Ina cin abinci a restaurant. Idan na je aiki nan nake cin abinci. Minti goma shi kenan.

E, ina biyan kuɗi ta waya. Ina biyan kuɗi ta waya a hannuna.

Ba ni da wifi a gidana. Ba ni da wifi a gidan mu.

Dangantakar mu da abokan aiki lafiya lau take. Muna yin dangantaka da mamul da aiki tare lafiya lau.